A muryata ba ta da ƙarfi sosai saboda ni mutum ne wanda bai son hayaniya. Ina magana kaɗan kaɗan ne saboda a yanu ina da natsuwa hankali kuma ba na samun abubuwa ina roshin sosai. Su muryata tana da ƙarfi wani lokaci wani lokaci kuma tana da hankali.

To a gaskiya dai ba zan iya cewa ga yadda na ke shirya ayyukana ba amma abin da zan iya cewa shine zan yi abubuwan wa'inda suke bukata in yi su a lokacin wato abubuwan da suke son gaggawa kenan saboda in mutum da deadline saboda gaskiya ni mutum ne wanda bana bana wasa da lokaci kuma ina ɗaukan lokaci in yi abun da ya kamata amma bani da irin wani plan haka ko structure zan ci ga yadda na ke abubuwa.